Lallai kam ni malamin da nafi so shine malamin mathematics. Saboda malamin Mathematics sunan shi Malam Umar, mutumine mutumin kirki. Ya iya koyar da Mathematics a ƙalla gaskiya. Koya aka yi duk rashin iyawakan ka duk rashin ganewan ka karatu. In Malam umar ya koyar dakai lallai haka zalika zaka iya. Ko ma ya aka yi ko ma me yake ce maka. Dole ka gane danshi baya bayani kaman wani wawa. Bayani yake dalla dalla, be bayani harhar, bai sauri a bayanin shi, be rushing, baya da tashin hankali, kwanciyar hankali gare shi. Kuma bai damuwa ko tambaya ƙwara nawa kake da shi. Ka tambaye shi zai baka amsa. Zai baka martani mai kyau yanda ya kamata har ka gane. Bai bada martani kaman yana ma ɗan uwan shi malami magana, zai mai dama martani kaman yana ma ɗalibi magana ne a ƙalla. Gaskiya Malam Umar kai ya iya ba dai iyawa ba, ƙaramin iyawa ba. Iyawa ne sosai, takamaman iyawa ne da shi. Ya iya koyarwa koma ya a kai ƙarya ne ace Malam Umar ya koyar da kai ba ka gane me yake ce maka ba. Ko wani irin daƙiƙi ne in hadde Malam Umar ne ya koyar da kai hakka dali aƙalla za ka iya. Dole you must know to do mathematics. Dan Malam Umar shi bayanin shi dalla dalla yake yi gwari gwari. Bai bayani da rushing, bai sauri. Kwanciyar da hankali yake kaman anyi gawa, yayi baƙo ya zama gawa. Yana kwantar da hankali ne kaman yayi fulo da gawa. Ba ya, ba ya tsarguwa da tambayan da za ka mai. Yana nan cire da kai. Dou wani tambaya da ka yi da shi ba za ka taɓa iya ƙure Malam Umar ba. Ɗaɗina da shi kenan. Ba a ƙure shi. Bai da matsala, bai fushi. Koma ya yi fushi bai daɗewa sai dai ya ce maka bari bari bari. In kaƙi bari kuma sai ka ga ya rabu da kai sai ya je ya dawo. In ya dawo sai ya ce to kai hankalin ka ya kwanta? In ka ce mai eh, ka ga lokacin sai ya soma koyar da kai. Kuma in zai koyar da kai zai tabbatar cewa ya koyar da kai ne yanda ko kai ma ka fita, ya fita haji za ka dinga jin jina mai cewa eh ai wane shi. Ya iya koyarwa sosai Malam Umar ba. Koyarwar shi na ta daban ne. Bai tsarguwa, bai hallara, bai da matsuwa. Koma ya nene, koma kai wa nene. In hadde Malam Umar ne ya koyar dakai dole ne ka iya. Ƙarya ne ace Malam Umar ya koyar da kai ba ka iya ba. Ko ma wanene Malam Umar hadde ya koyar da kai iam very sure and certain sai ka iya me yake ce maka. Don koyarwar shi gaba ɗaya irin koyarwa ne, irin na malamai. Dou wani makarantar da akwai irin Malam Umar gaskiya dole za su gane karatu. Ba ma Mathematics kawai, duka sauran, eh makarian subject ɗin duka ya iya su. Kuma in hadde aƙalla ya koya maka dole sai ka iya shi. Dole ne diddigi ƙewan ka. Dou wani daƙiƙi da ke cikin hajib. Aƙalla dai in Malam Umar zai yi koyar in sha Allah sai ya iya. In dai Malam Umar ne yake da wannan koyarwa, koyarwa takamamme ne da shi Allah ya ba shi. Indai ilimin koyarwa ne. Don koyarwar shi ba kaɗan ba, hadda yaron shi. In yana koyar da yaron shi za ka ga yan da yaron shi zai yi natsu. Yana da natsuwa kaman uban. Suna da kamanni kaman baban shi yake Malam Umar. Eh ɗan Malam Umar ɗin. Yaron shi ma yana da natsuwa bai fushi duk yawan wasan shi. Ko ya kai da shi za ka ga dariya yake yi bai da wani fushi ba. Ruwan shi. Malam Umar malamine wanda kowa yake so, kowa na ji da shi. Ba wanda bai ji dashi hatta makarantan gaba ɗaya ma ana ji dashi a cikin makarantan nan namu.

Na fi son cin abinci da hannu. A ƙalla tuttumma tuwo ne a ce tuwo ne. Tuwo ai ya fi daɗin sam bada da hannu. A ce ka sambade-bade da hannu daɗi za ka ji ina raba ka alaji. Tuwo ba dai daɗin ci ba. In kana cin tuwo ina raba ka alaji a ce da hannun kawai ka keke ci ai ina raba ka alaji ba dai daɗi ba santi zai zo me ka a ce tuwon ka yi shi irin tuwon nan da aka yi da itace a murhu ba da gas irin na zamanin yanzu ba a ce yana tuwon miyan na wani ƙan shi ƙanshin itacen tuwon ma na ƙan shi ƙanshin itacen nan ina raba ka alaji sai ka yi abo ma a zuba ma shi a cikin plate ka ci ba dai dadi ba kaci da hannu. Ai ko to ma cin abinci da hannu yana da albarka ai. Ya fi albarka. Ya fi sa abinci albarka za ka gan in ka ci abincin za ya yi sa ka ji daɗi za ka fi saurin ƙoshi kuma za ka ji ƙoshin ka mai kyau ba irin ƙoshin raggwaye ba. Ƙoshin za ka yi mai kyau alhaji ina raba ka idan ka ci abinci da hannu. Dan cin abinci da hannu a akalla a musulunce an ce sunna ne kuma yana da kyau amma kan ka so ma ci ka tabbatar da ka wanke hannu da kyau. Ka wanke hannun ka da kyau. In ka wanke hannu da kyau ka ga ka ƙwa cutar da ke hannayen ka ka wanke sai sai ka ci abincin ka. Lamin lafiya ba ka da tashin hankalin ko in ka ci da hannu za a samu wani uzuri ko wani matsala. Tabbas in kana cin abinci da hannu za ka ga kana saurin ƙoshi, kana ƙoshi da kyau kuma ba ka saurin yunwa kuma yana da kyau sosai saboda sunna ne abin da mutan da suke yi ne abin da annabawa su ka yi aka ce mu ma mubi mu mamuyi. Saboda haka ka tabbatar in kana so ka ci abinci ka ji daɗin shi ka ci da hannu. Ma ka ga wasu irin shinkafan zamanin nan yanzu in ba da cibi ba ba za ka ji daɗin jinshi shi ba. Kaga kaman kunu ya fi daɗi da cokali. Kana shan kunu da cokali kunu irin mai kaurin nan da cokali yauwa yana da daɗi da in ka ce za ka kurɓa in ka kafa a kai za a samu ragowan kunu cikin kofi. Lallai saboda haka yana da kyau ka sha kunu da cokali. Amma in, in kana so ka ji daɗin dai cin abinci a ce abinci ne ba kunu ba irin na ƴan cikin kofi ba. Tuwo haka su tuwon masara su tuwon dawa gaba dayan su dadi suke nake rabaka dashi ina rabaka kaga. Ɗayan su tuwo tuwo tuwon nan daɗi yake da shi ba ƙaramin daɗi ba alaji tuwon nan ma ba ƙaramin daɗi yake da shi ba alaji a ce ka ci da hannu. Da hannu yafi albarka kuma albarka ake so a abinci ai dama. A ce ka ci abinci ka ji daɗi ka ƙoshi.